Hakikanin gaskiya, ina amfani da apps kala daban daban kuma da yawa sosai. Ina amfani da applications, ina amfani da su Facebook app, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Opera Mini, ina amfani da WeChat, ina amfani da Snapchat, ina amfani da, da su Opay, Moniepoint, Kuda Bank da sauran su. Applications ɗin da nake amfani da su gaskiya suna da yawa, saboda ina jin daɗin amfani da su matuka sosai. Kuma duk wani abu da nake bukata idan na shiga in yi da su, suna yi mun. Kuma ina jin daɗi inda nake amfani da su sosai, ba wani matsi ba takura, suna min yanda nake so. To akwai update kuma da yake zuwa wasu lokaci, ina updating apps ɗina, na exchangers tun da ina using crypto, ina updating, ina amfani da su ma irin su Kucoin, irin su, irin su Binance, irin su Bitgate, irin su OKX exchanger. So gaskiya su ma ina jin daɗin amfani da su matuka. Dan duk lokacin da na tashi amfani da waɗannan apps ɗin, idan na buɗe su, ban da wani matsala da su kuma basa mun wani irin slow ko wani abuhaka. So ina dai using ɗin su normal kuma ina jin daɗin hakan sosai gaskiya.